Eh, lokacin da na fi so a shekara shine kamar lokacin sanyi. Ba iya lokacin sanyi bane kawai na fi so a shekara. Akwai lokuta daban-daban amma yana ɗaya daga cikin lokuta wanda nake so. Saboda lokacin sanyi bana fama da matsaloli irin na rashin lafiya sosai sosai. Sannan kuma zafi baya takura mun irin yin da zan kasa kwanciya a cikin ɗaki sai na fito ina neman gurare wanda zan kwanta. Wannan na ɗaya daga cikin, eh abubuwa masu muhimmanci da ya sa nake son lokacin ɗaya ke nan. Sannan kuma in sanyi, sanyi yayi yawa, zaka iya sa rigunan sanyi wanda za ka iya kare jikinka dasu ka ga sanyin bai dami ka ba. Ba kamar zafi ba wanda in zafi yayi yawa, mu a irin na gidajen mu da ba air conditions ma'ana AC kenan wanda zaka kunna kaɗan in samu relief to zafin zai ta damun ka. Har ya kasance ma zafin yana haifar da wasu cututtuka. Saboda zafi lokacin zafi cututtuka sun fi yaɗuwa, sun fi abun nan girmama sannan kuma su dami lafiyar mutane. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ban cika ma amala da lokacin zafi ba kamar lokacin sanyi. To a cikin shekara ke nan sannan kuma lokacin damuna shi kanshi wani lokaci nakan sa shi, nakan so shi. Saboda mene? In akan yawaita ruwa to ruwan yakan sa, eh koda gari yayi zafi sai ka ga ruwan, gari yayi sanyi. Ko kuma ka ga gari ya abuna, eh lokacin shi ya daidaita. Ma'ana shi bai zafi ba, shi bai sanyi ba. Ya tsaya a tsaka tsakiya ke nan. To wannan na ɗaya daga cikin lokacin shi ma da nake so kamar na lokacin sanyi. Amma dai gaskiya lokacin zafi shine lokaci wanda ban ci ka so ba saboda yana takura mun, muna wahala a cikinsa sosai. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa bana son sa sosai kuma lokacin da nake so a shekara, eh ɗaya daga cikin, na uku kuma daga cikin lokacin da nake so a shekara shine lokacin watan azumin Ramadana. Idan muna azumi tabbas lafiya tana ƙara ƙaruwa mana. Saboda mene ne? Duk wasu ciye-ciye da muke yi muka rage su mukan watsar da su. Sannan kuma abunan lafiyan jikin mu itama takan saitu. Eh, yanda muke ci mu ci wancan mu ci wancan mu ci wancan a can gurin azumi yakan hana mu wannan saboda gashi dai ibada ne. Ibada ne wanda mutane suna ganin tana da wuya amma mu da muka saba da ita bamu gani wuyar ta. Saboda rashin ganin wuyar ta ma da muke yi yakan sa in watan azumin Ramadana ya wuce wasu daga cikinmu za ka ga suna azumta wasu lokuta daban daban. Kamar watan azumin, eh Rajab akan azumce shi sannan kuma wasu, eh sukan azumci Litinin da Asabar. Bayan wannan ma in an gama azumin Ramadana gaba ki ɗaya wasu sukan ƙara da wasu azumi guda shida da ake kiran su Sitta Shawwal. Dak ba dan komai ba don nemo lada da kuma yin sabo da azumin da ganin rashin wuyar sa saboda saboda aka yi da shi. Shi kanshi azumin in ya zo wasu daga cikinmu za ka ga suna ta complain suna shan wahala suna shan wahala. Amma kuma da zaran ya wuce sai ka ga suzu suna nuna cewar wucewar sa. Wannan na ɗaya daga cikin lokuta da nake so a shekara saboda lokuta ne mai ɗanbun lada mai ɗanbun tarin kusanci da Allah. Saboda ɗan adam ya karye wasu zunubai ya koma ga Allah ya yi abuna, ya nemi lafiya Allah. Sannan kuma daga nan wasu ɗabi'un su marasa kyau sukan canza shi ya zamanto zuwa masu kyau. To wannan lokaci ne babban wanda na fi son shi ma fiye da lokacin sanyi a shekara. Saboda lokaci ne wanda Allah ya saukar ma Manzon Allah Alqur'ani. Wa Alqur'ani da Manzon Allah ya zo ya karanta mana shi ya kira mu zuwa gare shi muka fahimce shi muka gane cewa eh babu kome a cikinsa illa tsarin Allah da ce to ranar ta shigo baƙi yama wanda ya bi koyarwa irin ta Aliqur'ani ya yi biyayya bai kauce ba. To lalle wannan yana daga cikin wanda za su rabauta daga duniya har kiyama. Shi ne, shi ne ya sa nake son abuna watan Ramadana saboda watan Ramadana shine wata da ya zo mana da wannan rahama ka sauke Alqur'ani mai girma daga cikin shi. Dafa da sauran su dai to na gani zan, daga nan ba wai idan na gama ba sai dai kawai don abuna kiyayi lokaci saboda na ga lokaci ya riga ya gabatu nan mashallah.

Eh gaskiya akwai ƙasashe da dama da nake so in ziyarce in Allah ya kawo wani hali. Kuma muna nan muna addu'a Allah ya ba mu hali domin mu samu ziyarce wa'yannan ƙasashe. Wasu ƙasashen za ka ziyarce su ne saboda zuwan su ibada ne a gare ka. Wasu kuma ƙasashen za ka ziyarce su ne saboda irin technologies inda suke da shi. Ka je kai ma ka ga ya suke gudanar da harkarn science and technologies su. Wasu kuma ƙasashen za ka ziyarce su ne don irin wayewansu a rayuwa. Wasu kuma ƙasashen za ka ziyarce su ne sabida abun bridge kadai suke yi da kuma irin ma'amalarsu shine. Ƙasashe daga cikin wanda nake so in ziyarta na farko shine ƙasar Saudi Arabia. Ina so in je ƙasar Saudi Arabia, Arabia Makkah da Madina domin sauke farali wanda Allah ya ɗaura ma dukkan wani musulmi mai hali. To shi ya sa nake rokon Allah in Allah ya kawo hali. To ita ce ƙasa ta farko wanda kafin ma ni in je ta in sha ma Alllahu, ina saran sai na biya wa iyayye na. Su sun fara zuwa sun sauke wannan faralin kafin ni kuma ni ma in biyo su daga baya in sauke shi. Wannan ƙasa ta farko kenan. Eh ƙasa ta biyu tabbas ina so in je abun nan United State of America. United State of America su ƙasa ce babban ƙasa wanda ta zamanto superpower. To lallai duk wani yawancin al'umma da jama'a za ka ga suna da buƙatar su je ƙasar America saboda irin 'yancinsu na freedom na dimokurasi da suke da shi. Su don su je su gaya suke gudanar da irin wannan abubuwa ba kamar sauran ƙasashe wanda za ka ji an ce ana dimokurasi amma kuma ka zo ka ga gwamama abunan mulkin suje da su. Wanda sun ansa sunan dimokurasin ne amma basa aikata abin dimokrasi in take. Basa respecting abunan doka da oda. Akwai irin wannan ƙasashen. To sannan kuma ina son ziyarci ƙasar China da Russia. Ƙasar China ƙasa ce mai technology. Ƙasar Russia kuma ita ma tana da nata technology ɗin. Sannan kuma harkar mulkinsu ba daya ba ne. To yana ɗaya daga cikin abun da ya sa nake so in ziyarci wannan ƙasashen. Sannan kuma akwai London abun nan England kenan. England ƙasa ce wacce tareni ƙasanmu ita ma ƙasa ce mai wayewa sosai wadda mutane suna fita irin tourisms a cikinta haka. To lalle, lalle ina da burin in ziyarci ƙasar ingila a rayuwa na. Bayan nan kuma sai wasu daga cikin ƙasashen Larabawa wanda su ma in Allah ya kawo hali muna so mu ziyarce su. Mu ga ya suke gudanar da rayuwansu. Sannan kuma akwai ƙasashe makwafta na Afirka 'yan uwanmu wanda su ma kaman Egypt. Lallai Egypt ƙasa ce mai ɗumbun tarihi sosai na gaske kamar irin su Sudan. Dan dan ne Sudan ga halin da suka tsinci kansu na yaƙeyaƙe amma ita ma ƙasa ce wadda nake so in ziyarce ta ba don komai ba saboda ita ma ƙasa ce da ake koyar da ilimi a cikinta kamar Egypt ɗin. Ana koyar da larabci to ko don wannan ilimin da suke bayarwa suke gudanarwa da kansu in ziyarce su ba don komai ba don in je in ga irin ma'amalansu su. Saboda lallai tabbas na ji ana maganancewa Larabawa suna da ƙabilanci suna da ƙariɗanci. Amma ni bazan iya tabbatar da haka ba wanda dai suka je sun fadi haka amma ni tunda banje. Na gani ba kaga bazan iya tabbatar da haka ba tunda ban gani ba to wannan yana ɗaya daga cikin abun da ya sa nake so in je in ga, "Eh abun da ake faɗi a kansu ɗin shin wannan ya kasance gaskiya ne?" a a ko ko dai wasu mutane ne wanda suke kin su suke musu wannan shedar ko kuma mutanen sunje sun ai kata wani abun ne wanda yasa su wancan Larabawan suka guje su shine suka dawo suna musu dariya suka fake da haka. Yana ɗaya daga cikin abun da ya sa nake so in ziyarci ƙasashen Laraba. Wannan dalili ne kenan. Duk da dai ƙasar Saudi Arabia ita ma ƙasar Larabawa ce to amma ita ba wannan dalili ne ya sa nake so in ziyarce ta ba. Ah ina son in ziyarce ta ne ita saboda ziyar tarta zuwa makka da madina sauke farali ibada ne wanda Allah ya daura ma duk wani musulmi mai hali to wannan dalili kenan. Wannan suna ɗaya daga cikin ƙasashen da nake so in ziyarta a rayuwa ta, ta duniya. Kuma muna rokon Allah ina fatan Allah ya kawo hali da zan samu in ziyarci wannan ƙasashen. Alfaraman Annabi da Alqur'ani Sallallahu Ta'ala Alayhi wa alihi wa sallam. Wannan kenan. Allah ya ba mu zuwa. Amin summa amin. Shima zan tsays anan saboda naga lokaci ya kusanto ya ma ƙare.

Eh, gaskiya ina shuka tsire-tsire amma yanzu ba na yi kasancewar babu jajen da za a yi wannan shuke-shuke. Sannan kuma babu guri da aka mallaka wanda za a ci gaba da irin wannan shuke-shuken. Wannan dalilin da yasa kenan. Ba shuke-shuken sigari ba amma shuke-shuken namiji kamar irin, eh, transplanting ɗin itatuwa haka ko wanda aka sare a wani guri haka ko kuma an ba a cewa a wani guri haka za mu iya abun nan samu shi daga wani guri muzo mu dasha shi. To wannan yana ɗaya daga cikin tsarin plan ɗin da ake yi sai kuma ciyawa. Ita ma ciyawa akwai guraran da ake Ya fata a shuka ta don ta kama guraran don a kare gurin daga irin abin da ya shafi zazzagen ƙasa. Wannan kenan. Shuka tsire-tsire suna da amfani sosai, matuƙar amfani a guri na musamman. Tsiron in suka fito kamar irin su ciyawa haka in suka fito suka abune tsaro a guri, suka yaɗu, suka baza abun nan, eh, eh, ganyayyakin su. To shikkanshi wasu abu ne wanda in ka chika ganin shi zai dinga ba ka sha'awa. Sannan kuma wasu daga cikin dabbobi sai su zo su ci. Wasu kanshi dabbobi in suka zo su ka ci abubuwan wanda ka tsira, suka mai da shi a matsayin abinci. To shikkanshi wannan abun alfahari ne a gare ka da kuma samun lada a wurin Allah Madaukakin Sarki. Wannan daga cikin abin da ya sa muke samun guri haka, a shushuka wasu abubuwa musamman gurin da ba komai, ba a yi komai da shi sai kaɗan samu wasu abin da za su iya tsirowa kamar masu ganyayyaki haka ka shuka ko ba ka yi amfani da shi ba. To in dabba nan ta yi amfani da shi, to kai abin jin dadi ne a gare ka. Domin ka riga, ka shuka abin da ya tsiro har wata dabba ta ci, ya amfaneta. To idan har dabba ta ci abun da ka shuka ya tsiro, abun da ka shuka ya tsiro, ya amfaneta, kai ma fa ba abin mamaki ba ne ka amfanu da dabban nan wani lokaci. Misali kuwa shi ne, maybe ka zo ka shuka wani abu, abun nan ya tsiro sai wata dabba ta zo ta ci shi don ya ƙara mata lafiya ko ta girma. To ba abin mamaki ba ne, kai kam ka buƙa ce dabban nan wani lokaci za ka yi amfani da ita sannan kuma ka samu. To a wannan lokacin ka ga ka na ɗaya daga cikin wanda suka taimaka wajen girman dabban nan da samun lafiyarta. Kai shi kuma har ta kai, ta kawo lokacin da kai ma zaka amfani da ita domin ka buƙa ce ta don ka yi wani hidimar da ita. Sannan shuka tsire-tsire ba iyaa nan ba lalle, lalle abubuwa ne masu amfani sosai saboda wasu daga cikin tsiron da za ka shuka su fito. Wasu mutanen su kansu shema za su iya iba shi wannan abun da ka shuka ya tsiro ko ganyen shi ko tushen shi su je su yi amfani da shi a matsayin magani. Domin shuka, yawancin shuka, green plant suna zuwa jikinsu da magunguna sosai. Sannan kuma mutanan mu suna amfani da su wajen yin maganin da su. To, lalle wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wani ganyen za ka ɗauko shi ka shuka shi kamar irin su lemongrass, na'a-na'a, ayaba, eh, su mangwaro, eh, su tafasa, duk wannan moringa, zogala ana shuka su rama saboda ganyayyakin su ana amfanowa da shi. Wasu suna cin shi a matsayin abinci, wasu kuma suna amfani da shi a matsayin magani. Sannan kuma 'ya'yan su ana cin su a matsayin kayan marmari su ma kuma su kanyi magani. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa muke shuka tsire-tsire a gidajen mu domin Sannan kuma tsirona ma ɗaya daga cikin wasu tsire-tsiren da ake shuka a cikin gidajen mu. Ana shuka su ne domin idan suka fito su kai bishiya haka to bishiyar tana kare gidajen mu daga iska. Domin kuwa wani lokaci in iska mai ƙarfi ya samu, yakan ɗauke mana kwanukan gidan mu rufin ke nan. To idan har da wannan bishiyar sai iskan tayi tasiri a kan ganyayyakin, ganyayyakin kawai zai dinga kaɗawa, bawayi, abun nan ya nemi iya ɗage mana kwanukan rufin gidajen mu ba. Wannan shi ne dalilin.

A'a, muna siyan abubuwa da dama daga cikin kasuwa. Abubuwa da dama. Sau-- kasuwa muna zuwan ta ne domin siyayya abin da kake buƙata. Wani lokaci za ka tashi ka tafi kasuwa, kana neman sayan kayan abin da ya shafi abinci. Wani lokaci za ka je siyayyar abin da ya shafi kayan sawa. Wani lokaci kuma za ka je siyayyar abin da ya shafi kayan makaranta. Da dai wasu lokaci kuma abubuwa abin da ya shafi kayayyaki na biki da ko wani taro, duk mukan tashi mu je kasuwa domin siyo su. Misali kamar kayan abinci, abin da ya haɗa da su irin. Shinkafa, masara, wake, dawa, doya, dankali, sai a dawo kuma kamar irin su abinda ya shafi mai. Akwai irin man shafawa na shafawa a jiki. Akwai mai man gyada, man, eh, manja wanda ake haɗa su wajen yin girki. Sannan kuma akwai abin da ya shafi wurare wanda suke sai da nama da kifi da, da lemu. Wannan ba wai mun cika siyan shi ba ne, ba wai ba a san shi ba a'a. Yawanci abincin mu mu kanyi shi ba kifi ba nama saboda mu na ɗan sa mu samu ne kawai mu ci abincin ba wai don mun wadata ba. Asali wanda suka fi amfani da irin waƴannan shine wanda wadatattu. Amma mu ba ma kaiwa ga irin wannan. Duk da dai yawanci dai wasu wadatattun za ka ga abincin nasu. Idan za su duk lokacin da za su saya kayan abinci, su kan sayi irin waƴannan abubuwan. Amma mu, ba mu wuce mu saye shi sau ɗaya ba ko sau biyu a wata. Wanda in har ma ka samu ka iya siyan shi sau ɗaya, sau biyun a wata to Alhamdulillahi kana cikin godiyan Allah. Wannan kenan. Sai kuma abin da ya shafi kayan sawa. Akwai kayan sawa da ake zuwa a sauke su a kasuwa kamar irin su gwanjo haka. Akwai wanda ake shagon su na boutique. To amma mu kan kasance mu kan je mu ɗan siyars, sissiya kayan sawan mu a gwanjo ne wanda sai ka zaɓa. In ka zaɓi wanda ka ga yayi maka, sai ku yi ciniki da me kayan. In kukai ciniki, cinikin ku ya faɗa, ku kasasanta sai ka biya. Idan ka biya, idan akwai wani gyara da kayan yake dashi to sai ka zo kuma ka samu tela shi ma ka bashi ya gyara maka. Idan kuma kayan ba shi da wani gyara, illa iyaka kawai ka je gida ka wanke ka cigaba da amfani da abin ka yanda ya kamata. Wannan kenan abin da ya shafi kayan sawa. Sai kuma abubuwa abunda ya shafi kayan makaranta namu da na yara. Kaman akwai jakunkunan makaranta haka wanda ake zuba littattafai a ciki da abin rubutu kamar irin su maset. Akwai colours wanda yara suke amfani dashi sai mu manya. Akwai namu kaman textbooks. Akwai abin da abin da ya shafi irin su apparatus wanda ake amfani dasu a laboratori. To wannan duk buƙatun su yakan kawo mu kasuwa domin siyan su. Wannan dalilin da ya sa ba a cika saida su a shaguna namu na cikin gari ba. Dole sai ka biyo su kasuwa. Akwai kuma dai agent chemicals kenan. Chemicals ɗin su kansu ba za ka same su ana saidas u a cikin gari ba. Wanda dole sai ka zo kasuwa. Kasuwan ma in kana zo keɓaɓɓan guri za ka samesu dan ba ko ina ake saida chemicals a kasuwa ba saboda wasu they are very abin nan, dangerous. Yasa ba a saida su illegally. Wannan na daga cikin abin da yake kawo mu kasuwa siyayya kenan. Duk wannan abubuwan in kana da buƙatar su, to su kan kai mu mu siya a kasuwa. Ba wai lokaci ɗaya za mu je mu tattara mu siyi miye wannan siyayyar ba a'a. Idan kana buƙatar ɗaya daga ciki to shi kanshi kawai zai iya kai ka kasuwa domin siyo shi. A wadace saboda a nan kasuwa ne za ka fiye samun shi a sauƙi, mai rahusa sannan kuma abun nan za ka iya samun shi akwai shi ba tare da wani matsala ba. Wannan kenan. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa muke zuwa kasuwa siyayya. Sannan kuma zuwa kasuwa siyayya, anfi siyayyan abubuwa masu kyau a ciki sannan kuma ka fi gamsuwa ka zaɓi abun da kake so ka siye shi. Ka ganshi ka siye shi ba tare da wani matsala ba. Wannan amfanin zuwan mu kasuwa kenan.

A ni kam gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Ina amfani da muryata ne ta halitta wadda Allah ya bani. Saboda yawanci duk maganar da nake yi da muryata ne ba tare da wani taimakon wani na'ura ko wani abu ba. Wannan shi ne because Allah ya bani muryata. To ai babu bukatar kuma in nemi wani abun da zai taimaki muryata. Saboda muryan nawa na ji ba wata matsala ne gare ta ba. Ni ba kurma ba, ni ba in ina nake ba to haka ga sannan kuma muryana ba wai tana fita dishi -dishi ba ne. Yawanci in nayi magana cikin mutane kowa yana fahimtar abin da na faɗa. Shi ya sa bana amfani da wani abu mataimakin murya. Na fi amfani da muryana zalla wanda Allah ya bani. Eh za a samu wasu sukan yi amfani da murya, eh abu mataimakin murya. Ko wasu suna da matsala haka. Kaga wannan su aka fi so su yi amfani da mataimakin murya masu in-ina haka. Wannan zai iya taimaka masu. Amma ni dai kam bani da waɗannan matsaloli. Sannan kuma akwai wasu wanda suke amfani da mataimakin murya ta wani bangare. Sai su sa mataimakin murya yayi musu murya irin na mata kamar using of artificial intelligence. Za su iya, eh canza shi ya musu murya na mata kamar namiji yayi amfani da shi yayi mai murya na mata ko kuma mace ta yi amfani da shi ya mata murya na namiji. To gaskiya ni dai kam a ban fiye amfani da irin waƴannan abubuwan ba. Eh, eh na fi amfani da natural abun nan. Ainihi muryata ta halitta wacce Allah ubangiji yayi mun. Sannan suma masu amfani da wannan murya ya kamata su gane cewa ba su, ya kamata su dinga amfani da mataimakin murya ba idan har ba su da matsalar murya. Waƴanda ya fi dacewa su yi amfani da mataimakin murya su ne wanda suke da matsala da muryansu. Kaman irin su kurame ko kuma bazance kurame ba irin bebaye wanda muryan nasu ba ta fita sosai da kuma irin masu in-ina. Su ne asalin mutanen da ya kamata su yi amfani da mataimakin murya. Ya kamata sauran 'yan uwa al'umma su gane, su gane cewa yin amfani da mataimakin murya ba nasu bane indai ba suna da matsalar, eh, da zai sa su yi amfani da shi ba. Sannan kuma kamar ɗin muma da muke da lafiya. Eh ta wani fannin kamar haka abin da ya shafi tsaro ga in kana so ka yi bincike ka gano wani abu. To idan ya kasance sai ka yi amfani da muryar mace ne za ka iya gano wannan abu. To za ka iyi amfani da mataimakin murya don yayi maka muryar macen don ƙoƙarin gane wannan abu. Ba wai don wata manufa ba ko ka yi amfani da shi ka cuci wasu ko ka damfare su. Wannan duk hanya ce mara kyau da ɗan adam zai kasance ya yi amfani da abu mataimakin, me mataimakin murya. Mataimakin murya abu ne me matuƙar muhimmanci ta wani bangare kuma abu ne me matuƙar haɗari ta wani bangare. Kamar yanzu Allah ya kawo mana zamani da za ka ga wasu a Allah ya hallicce su mazaje ne suna amfani da, eh muryar mata. Wasu kuma Allah ya hallice su mataye ne sai ka ji muryarsu irin na maza. To ta wani bangare in suna so su isar da saƙonsu suma irin wannan. Za su iya amfani da mataimakin murya ko don ya tabbatar ma wanda suke isan ma da saƙon da shi cewa kamar macen zata isar da shi tana da muryar maza. Za ta iya amfani da shi don ya isar ma wanda za ta isar ma saƙon cewa ya nuna mashi cewa eh lallai fa ita mace ne. Saboda akwai sau da yawa mata zasu yi magana kai ka dauka namiji ne yake magana. Sannan kuma akwai maza masu suffa irin na ƴandaudu wasu suma in sukai magana sai ka dauka mace ne ta yi magana. Duk irin waƴannan za su iya amfani da mataimakin murya ya taimake su don ya isar da saƙo. Ba wai don cutar da wani ba ko yin wani abin da bai dace ba. Wannan shi ne kai. Amma ni dai ko Alhamdulillah ban kawo ɓangaren da zan nemi wani abun mataimakin murya ya taimakeni ba domin isar da saƙo. A, ni ina magana da murya na ne wacce Allah ya yi mun wacce Allah ya hallice ni da ita. Don haka bana buƙatar mataimakin murya a yanzu dai for now. Shi ne wannan magana. So mataimakin murya in don tani ne a yanzu a wannan yanayin da nake ya sha zaman shi ya huta. Ba sai na yi amfani da shi ba kwata- kwata a rayuwa na. Saboda saƙo na yana isa ina isar wurin maza, illa wurin mace ko namiji. Duk namijin da na yi magana ya san ni namiji ne. Duk macen da nayi magana da ita ta gane cewa ni ma namiji ne wannan.

To, ruwan 'ya'yan itace ya danganta. Akwai itacen da suna da ruwa kala-kala. Akwai wanda ya halasta mutum yasha, akwai wanda bai halasta ma mutum yasha ba. Wannan nake nifi da ya halasta ma mutum yasha shine wanda ba zai cutar da mutum ba. Wanda kuma shi bai halasta ma mutum yasha ba shine wanda zai cutar da mutum. To, 'ya'yan itace sau da yawa wasu ruwan su yakan kasance magani in ka sha shi, wasu kuma ruwan su yakan kasance guba in ka sha shi. To, a yayin da kace buƙatar magani kace suka ƙara lafiya, za ka iya neman wanda halasta ma ka sha. Wanda bayi da guba kenan, wanda kasancewa yake zai iya amfanar da kai ya zamanto magani a gare ka. Wanda kuma ya kasance yana da wani guba a tare da shi, shi kuma ba za ka nema shi ka sha shi ba saboda ka san cewa eh in ka sha shi zai cutar da kai. Irin waɗannan 'ya'yan itacen masu ruwan da ruwan su yana cutarwa to mutum ba zai sha su ba, sai dai ayi amfani da ruwan wajen sarrafa wani abu ko yin chemicals da su haka ko kuma amfani da su ta wani fanni. Saboda sau da yawa ma akwai 'ya'yan itacen da su mutum in ya samu ya sha ruwan su zasu zamanto illa gare shi sannan kuma su dabbobin in suka sha su kuma zasu iya zama lafiya. To shiyasa abin da za ka sha ka zauna lafiya wani in ya sha ba zai zauna lafiya ba. Abin da dabba za ta iya ci ko ta sha ta zauna lafiya kamar abin da ya danganci ruwan 'ya'yan itacen to wani mutum in ya sha shi zai iya samun matsala. Shiyasa 'ya'yan itace sosai kamar irin su rake, eh kankana, duk wannan shukoki ne masu ruwa to 'ya'yan su mutum zai iya amfani da su. Wanda kuma ya kasance yana da wani guba a tare da shi, shi kuma ba za ka nema shi ka sha shi ba saboda ka san cewa eh in ka sha shi zai cutar da kai. Amma in ba su ba ina ganin ka je ka sha wani akasin haka to kamar cutar da kai ne. Sai dai akwai su da yawa wanda ma ban kira sunansu ba. Wanda kuma akwai ma da yawa wanda ma ban san su ba. To wannan shine 'ya'yan itace ina shan su, tabbas ina cin su. Kaman mu wannan zamu iya ce masa fruit kenan. Misali kamar ayaba ko apple. Idan apple daga itace yake, apple za a iya ɗauko shi a sa shi a abin nan inji a niƙe shi. Idan aka nake shi to za a iya tace ruwan shi. Ka ga ruwan shi za ka iya amfani da shi kuma tabbas idan ka yi amfani da shi muna da tabbacin cewa in sha Allah apple zaka ci zamanto magani. Akwai sinadarai da za a samu a cikin shi wanda za su iya amfanar da mutum su kara mai lafiya. Kaga wannan ba cutarwa a ciki. Kaman irin su inibi shima 'ya'yan itace ne kuma 'ya'yan abubuwa ne masu ruwa wanda mai matuƙar muhimmancin da shi wanda inibi ta kai ga ana tace shi, a yi wine da shi, palmwine sannan kuma 'ya'yan shi suna ƙara lafiya sannan kuma akwai sinadarin magunguna a cikin shi. Sannan kuma akwai nau'ikan itatuwa kamar haka masu guba suma wanda za ka gansu gasu nan da ruwan a jikin su amma kuma ruwan na su ma in ka sha shi illa ne. Kaman cashew yanzu. Cashew yanzu kaga abu ne mai ruwan gaske kuma in ka sha shi ruwan shi ma mai muhimmanci ne. Shi cashew ɗin kenan amma kuma ƙwallon shi shima yana da ruwa. Wani mai nawa na seed ɗin shi yake nan. Seed ɗin shi kuma shi ruwan shi ya zamanto guba. Ga shi shi fruit ɗin shi yana da ruwa, yana amfanarwa. Ƙwallon shi yana da ruwa, seed ɗin kenan shi kuma yana cutarwa. Kaga abu biyu sun haɗu a wuri ɗaya kenan kuma 'ya'yan itace ne dukansu. Tunda shi seed ɗin daga cashew ɗin yake shi cashew ɗin daga seed ɗin yake. To wannan yana amfanarwa wannan yana cutarwa. To kaga dole ka yi amfani da ɗaya, ka bar ɗaya. Wanda zai yi amfanar da kai ka yi amfani da shi. Wanda zai cutar da kai ka ƙyale shi. Har hakanen ila yau shi kan shi seed ɗin. Shi kan shi seed ɗin 'ya'yan itace ne mai ruwa wanda ruwan shi yake da cutarwa amma kuma akwai abu mai amfani a cikin shi da ake cirewa. Kaman shi ɗin seed ɗin wanda yake da ruwa wanda ruwan shi yake da cutarwa to akwai fa gyada a cikin shi wanda ake cirewa wanda nut ne cashew nut kenan. Wanda in an cire ta kuma shi mutum in ya yi amfani da ita, ita ma takan amfanar da shi sosai ta ƙara lafiya amma shi kuma ruwan shi yake cutar. To wannan kenan. Abun da yakamata mutum ya gane kenan wajen yin amfani da 'ya'yan itace ya guji wanda za su cutar da shi sannan kuma ya rungumi wanda za su yi amfanar da shi don ya ci gaba da amfani da su don neman ƙarin lafiya da wadata.

Lalle, lalle ka ina iya jefa dutse ko mun girman shi yayi nisa sosai kuwa. Dan jefa dutse ya danganta ne shi ma. Akwai me nauyin gaske wanda in ka jefa shi, ji san shi ba zai kai ƙarami ba. Akwai kuma ƙanƙani wanda shi ma in ka je jefa shi, ni san shi zai fi. Misali in ka ce akwai babba mai kaman, eh, twenty kilograms or twenty kilograms ya gama, mu ce basshi kamar mai kamar one kilogram. Ehe dutse mai kamar one kilogram, inda za ka jefa shi ya yi nisa, eh, ya, ya kasa nisa. Ko bari mu fara daga anan. Misali a ce wannan yana da zero point five kilogram, wannan kuma yana da zero point seven five kilogram, wannan kuma yana da one kilogram, kilogram guda uku kenan. Wannan yana da, eh, zero point five rabi kenan. Wannan kuma rabin kilogram kenan. Wannan kuma yana da, eh, zero point seven five kilogram na tsakiya kenan. Wannan kuma yana da one kilogram. Kaga kashi uku kenan. Kashi na farko shine mafi ƙanƙanci a cikinsu. Mai zero point five kilogram. To shi wannan mai zero point five kilogram ne, inda za ka jefa shi ya yi nisa. To shi kuma mai zero point seven kilogram ba zai kai shi nisa ba. Saboda mene? Da mana ya ɗan fishi nauyi da zero point two five kilogram. Shi kuma mai one kilogram, mai one kilogram shi kuma inda za ka jefa mai zero point seven five kilogram ya yi nisa. Shi ma mai one kilogram ba zai kai nisa haka ba. Saboda shi ma ya fi shi nauyi da zero point two kilogram. To haka abin yake kasancewa. Saboda nauyinsu ya bambanta. Har kala uku ne. Sannan kuma yanayin ƙarfin mutum wajen jifa shi ke sa ya yi nisa. Ta kai ta kawo ga, ko mun sun bi sha wani lokaci ma mukan iya ɗaukan dutse. Kaman bi shiyan mangwaro. Haka bi shiyan goru ba, bi shiyan cashew. Za mu iya jefa duk nisan inda cashew ɗin yake ko kuma mangwaron. Za mu iya jefa shi nisa har ya je ya taɓa wannan cashew ɗin ko mangwaron ya faɗo da shi. To lalle, lalle jefa tana nisa, tana, tana yin, tana yin nisa, ina jefa sosai. Tin da haka ta kai ga za ka iya, eh, tsinko abu daga sama da dutse. Wanda in ka jefa dutse ko sanda ko wani abun zai jefa zai komaci wanda za ka iya jefa shi ya ciro. To zai ciro maka ba tare da wani matsala ba. Jefa tana nisa sosai. Haka kuma shi ma mutum duk distance in ka da shi duk tazarar ka da shi, shi ne wani lokaci shi ma in ka karya shi ko mun nisa in ka jefa abu, za ga abun ya, ya same shi, ya buge shi. To lalle, lalle ina iya jefa mai tsawo sosai. Mai du-- mai tayi nisa kuma sosai. Duk ko tazara inda abu ya kasance. Sai dai kuma dama a misal ce akwai nisan da ka san cewa ko ka jefa ba zai kai ba. Saboda mene? Ba ka da ƙarfin force ɗinda za ka iya jefa shi ya kai wannan gudu. Amma kwatankwaci ne inda mutum zai yi. Akwai kuma kai kasancewa wanda kai za ka ware ka yi jifanka. Wasu kuma basu da wannan ƙarfin inda za su yi jifa ya kai ga daka. Wannan kenan. To jifa gaskiya ni dai Allah ya hore mun lafiya. Ina da ƙarfi, eh, ina da jifa kuma ina da saiti. Kuma in na jefa ta kan kai inda mun so ta kai. Eh, ina yin jifa tayi nisa sosai. Saboda na san cewa duk nisan mutum inda nake da shi in har na ɗauki dutse ina jefa mai to ina da tunanin cewa za ta kai wurin shi. Dan akwai nisan da mutum ya mun na san ko jifa in na yi ba za ta kai ba. To bazan maɓata lokaci na mun jefa. Amma duk nisan mutum akwai wanda na san cewa, eh har na ɗauki jifan na yi za ta iya kaiwa wurin ko kuma in har mutane za su iya jefa ta kai wurin. To ni ma lalle tabbas ina jefa nawa zai kai wannan gudu. Eee to jifa nan tana matuƙar nisa sosai inda ya kama ta. Saboda warewar dashi ya ƙarfina, ya ƙarfina sannan kuma da iya tunani na da fasaha in jefa shi ta kai inda nake so. Wannan kenan. To haka shine me patan Allah ya ƙara mana lafiya. Sannan kuma jifan dai ma dai ba wai son ta aiki sosai inda ba ta kama ba. Saboda asalin jifa in ka ga ana jifa to za ka tsinko wani abu ne kuma za ku, kuma za mu jefa ne. To duk inda ka ga za ka tsinko wani abu ana jifa ka ga ba, ba zan so kiɗan shi ya sa dole ne a yi jefa. Ko kuma in ka ɗauki wani abu ka jefa wannan shi ma akwai damuwa.

Eh, lalle na yi kiran bidiyo amma ta WhatsApp kenan ko kuma ta Telegram ko kuma ta Facebook. Kiran bidiyo na haka sari na kan yi shi a social media ne, ba wai a abin nan ba. Na kan yi shi a social media ne. To wannan kenan, kiran bidiyo na fi yin shi a social media ne. Na yin shi da 'yan uwa abu, 'yan uwana da budurwana da kuma abokan arziki. Eh, saboda ana sada zumunta da shi sosai. 'Yan'uwanka za su gan ka, budurwanka za ka gan ta ta gan ka sannan kuma abokanka kuma za su gan ka saboda matuƙar muhimmancin shi. Kiran bidiyo yana da matuƙar muhimmanci musamman in ka daɗe ba ka ga mutum ba. To da zarar kun yi video call dinnan kun yi kira nan da video, ya gan ka ka gan shi sai hankalinku ya kwanta ku ji wani daɗi saboda kun sada zumunta ta cikinsa kuma kun gan juna. Kuma musamman ma a ce kun gan juna cikin ƙoshin lafiya. Budurwanka kuma, idan ka gan kayi kiran bidiyo da ita, ka san inda take. Za ta iya nuna maka, zai iya nuna maka cewa ga inda take. Most especially musamman ma a ce in kana da ƙoƙon tan a wurin da take. To za ka iya ce mata to kana so kuyi video call. Da kun yi video call din in har bata a gurin, kai ka san cewa ba gurin ba ne. In kuma tana gurin, ka san cewa gurin yake. Nan na san cewa wani lokaci ma in ka ce kai video call shine kamar abin da ya fi yi har kai 'yan mata da budurwanka in ka ce ta ce maka kana guri ka ce in ta nuna bata gurin ta ce tana guri ka ce bata gurin. To in har tana gurin, ka ce mata to kuyi video call. Za ka ga ta yadda koni. In kuma bata gurin, ka ce mata kana so kuyi video call. Za ka gan tayi denying. Ba za ta so ayi ba saboda ta san cewa video call zai nuna. Kuma ba za ta yadda ka gane cewa ba gurin da take ba. Wannan kenan, wannan na ɗaya daga cikin mahimmancin yin video call. Lallai video call abu ne mai matuƙar mahimmanci, sosai kuma muna jin daɗi da Allah ya sa mu ka tsinki kan mu a lokacin da muka iya yin video call, musanda zumunci tare da shi. Wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci na jin daɗi. Muna fata Allah ya ƙara kawo ci gaba da zai sa a ƙara tun haka ma. Lallai video call, ya zo mana da abun, matuƙar, abin matuƙar ban mamaki, wanda mutum yana wata duniya da ban, kai kuma kana wata duniya daban, amma video call, cikin ikon Allah zai sa ku ka ga junanku. Wannan video call, abu ne mai matuƙar mahimmanci. Mahimmanci, abu ne na jin daɗi. Abu ne kuma wanda ya kamata a yaba a gode, saboda haka, lallai ina fatan alkhairi, video call. Muna nema a ƙara samun improving da ƙara samun cigaba a kan shi. Wanda yafi haka. MashAllah. Amma video call ni wani lokaci ai na ma fison inyi shi, ko da yaushe, saboda mu a ka san mu ma wani lokaci video call ɗin idan kana yin shi, ya ma fi sauƙi fiye da a ce, abunnan, normal call ne wanda za ka yi. Ga shi kana kallon mutum, kuna magana da shi, yana kallon ka, sannan kuma ga shi ba'a cajin ka, sosai, yanda ya kamata. Ba kamar call, normal call ba, wanda baka kallon mutum, shi kuma ana cajin ka. Wannan na ɗaya daga cikin abun da ya sa muke ƙara jin jinawa video call kuma muke so mu dinga yin shi. Musamman yinda yake haɗa fuskoki yake haɗa zumunta. Ta kai ta kawo har video call har a group ma za'a iya yin shi. Ka ga wancan, ka ga wancan, ka ga wancan. Ku gan ku, abunnan, conference kun haɗu ga shi nan kuna video call kuna sada zumunci da junanku. Wannan ba ƙaramun cigaba ne ba, cigaba ba ne, kuma ba ƙaramin abun jin daɗi ba ne, da video call ya zo da shi. Shi ya sa muke san yinshi. Time to time, wani lokaci-lokaci, za ka ga friends ɗinmu a group. Anyi creating group. Maimakon ai communicating, ko ai voice note, a aje, ko kuma ayi typing a aje, ko kuma ai normal call, a cikin social media din ayi, a'a sai a zaɓa ayi video call, dan a sada zumunci a ga fuskokin juna. Aga wancan yana cikin ƙoshin lafiya, wancan yana cikin ƙoshin lafiya, a ƙara jin daɗi a gode. MashAllah wannan kenan. Video call abu ne mai mahimmanci.

A'a, gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. Rera waƙa lokacin wanka ma mu a addinin wannan haramun ne. Saboda mene ne? Idan ka shiga wanka yayinda kake cikin tsiraici ka cire kayayyakinka, to abin da yafi muhimmanci ka yi ka maida hankali akai shine kai wankan ka, ka fito. Ta nuna mana Mamu a cikin addinin mu in ka shiga bayi ma ko magana ba'a cika sukayi ba inda bata kama dole ba. Saboda in ka shiga bayi wurin yana matsowa da wurin yana neman tsafta. To abin da yakamata kawai ka yi shine ka tsaftace jikinka, ka fito. Idan ka fito bayan ka gama tsaftace jikin naka, kaga yar rerawaƙan zakayi lokacin da yayinda ka gama wankan ka, ka fito ka shafa mai, ka shirya, ka yi kwami to zaka rera waƙan ka, ka yi nishadewan. Amma yayinda kake cikin tsiraici ka cire kayan ka, kana neman tsaftace jikinka, abin da yafi muhimmanci shine kawai ka maida hankali wurin tsaftace jikin naka ba kuma ka zo kana waje walƙa ba. A'a, gaskiya mu rera waƙa lokacin wanka a gurinmu haramun ne bai kamata ba, bai cancanta ba. Kawai abin da yafi shine in kana so ka yi waƙan ka, ka ji daɗin ka shine yayinda ka fito banɗakin ka gama wankan ka to shine. Kuma in kana ofis ma kaɗan sallami wanan aikin ka shi ma zaka rera waƙan ka kana nishadantar da ita. Kana tafiya a kan hanya shi ma zaka rera waƙan ka kana nishadantar da ita. Amma ba lokacin wanka ba lokacin da kake cikin banɗaki. Wannan ai waƙa mani a wurina ni bazan sami dama in reranta har in ji nishadantawa da ita ba. Because abin da zai fi nishadantar da ni lokacin shine in na tsaftace jikina lokacin wankan na. Shine kawai abin da zanfi maida hankali akanshi sannan kuma zai fi nishadantar da ni. Ba wai a cikin banɗaki in je ina rera waƙa ba. Waƙan bazata bani nishadiyi da nake so ba saboda zanfi maida hankali ne akan wurin tsafta. To ka maida hankali a wurin tsaftace jikinka, ka taɓa can, ka wanke can, ka gyara can, aikuma waka bana kabane wannan lokacin. Wannan shine. Bayan haka kuma gashinmu addininmu ya zo mana da ita cewa wurin banɗaki wuri ne wanda shaiɗanu aljanu suna zama a gurin. To yayinda kuma kai ka cire wankan, ka cire kayan ka duka hidda kana tsarara sannan kuma kazo kana rera waƙa ga shaiɗanun aljanu a gurin suna lokaci. Ai kaga abune wanda bai bada ma'ana ba. To shi yasa a muku addini bai hana ba to gaskiya ni zan iya hana ma kaina. Saboda rera waƙa lokacin wanka babu nishadi a cikinta. Shi dai in bayan ka gama wankan, ka fito banɗakin, ka shafa man ka, ka shirya, ka ji daɗin jikinka, kana tare da masoyi'inka ko kuma kana tare da kaikadai ka nishadantu ka gaba abin da kaci, ka ɗauko waƙan ka ka kunna ka ji ko kuma ka haka nan ka ƙeturo da waƙan da ka sani kana yi kana tana maka daɗi, ka rera abin ka domin ka nishadantu. Wannan shine. Dan akwai wanda musuka haranta waƙan suka ce jin waƙa haramun ne amma mu a gurinmu ni dai ba haram bane jin waƙa a guri na. Dan jin waƙa a guri na yana ai daga cikin abune yake sani nishadi. Haka nan kawai na zauna wani lokaci inda bishi suka sake ka na kama wancan waƙan na rerata na yi, na kama wancan na rerata na yi. In kamu waƙoƙi daban daban rera su domin nishadantawa a gareni. Ba wai dan abune wane matsala ba. Amma daga bangaren abin da ya shafi addini shi ma wannan. Dalilin tabbas mu muna bangaren da muka yarda cewa rera waƙa ba haramun bane inda ba waƙan abin da yake faɗa cikin ta ba ya kasance batsa ne haramun ne. Amma akwai waƙoƙi masu muhimmanci ma wanda waɗannan ka ji su kusan wa'azi ne suna nishadantarwa suna faɗakarwa. To waɗannan zaka ji su domin ka nishadantu saboda gagar kai. Wannan shine. Wannan yake nan. Abin da ya shafi wannan mu muna daga wannan bangaren. Abin kuma da ya shafi aka san haka bamu daga shi. Muna canzawa ne saboda mu addininmu ya zo mana da sauƙi. Addinin ni dai nuna mana shine cewa mutumma ba ka matsai mai kace shayi addini dole. Sannan kuma idan kana yin addini babu kunya a cikin addini. Ji abin da Allah ya umurceka da shi ka yi inda kai biliimin da zaka yi to ka yi shi ka yi ba tare da ka ji kunyan wani ba. Amma wancan fahimtar ku daban, wancan fahimtar ku daban to ku girmama junanku wannan. Amma fahimta kowa ya riƙe da shi. Daka mu muna daga cikin wanda muke rera waƙa muna nishadantawa da ita amma kuma a cikin banɗaki bamu rera da ita. Wannan shine. Saboda rerata wannan mun yadda zasu cika da shi a cikin yin kamun da addini ya hana mu cewa haramun ne to haramun ne. Kuma addini bai hana mu bayan nuna mana cewa haramun ne to tun da muka cewa mu ko da mun yi ta cikin banɗaki bazamu nishadantu ba to mun haramta maka mun yi.

To wanke tufafi shi kuma wannan abu ne. Woni abu ne dai ya danganta. Eh, abu ne da ya danganta. Abun dan nake, nu fi ya danganta shi ne. Eh, yanayin tufafin da kake da su. Wasu suna da tufafi masu ɗan ban yawa. Wasu kuma suna da su masa ƙaita. Wasu kuma ba su da su gaba ki ɗaya sosai. To, ni kaman ni inada su. Eh, gaskiya nakan wanke tufafina kaman, eh, sau uku. Ba wai in Eh, to misali dai a sati na kan wanke tufafi kamar sau biyu. Ka yi amfani da wancan, ka yi amfani da wancan, ka yi amfani da wancan. Ka gama, ka aje. Saika ɗauko wancan ka yi amfani da su, ka yi amfani da su. Kana cikin kan amfani da su kafin su ma suyi dotti sai wanke wancan wanda suka yi amfani da su. Haka na ke tsarin wanke tufafina. Amma ba duk kar rana bane ni ke iya wanke tufafi. Gaskiyan magana kenan. Eh, ana yi amma ba ko da yaushe ba. Eh, wanke tufafi ya danganta. Woni ma zai iya yin wata bai wanke ba. Wani kuma zai iya yin wata biyu bai kai wanki ba. Bai wanke ba, bai kai wanki ba. Woni kuma ƙasa da sati sai ya yi wanki. Dan gaskiya ni nan woni lokaci kusan za iya duk sati za a ce sai na yi wanki. Woni ni ke yi da kaina. Ba wai wanke mun ake ba saboda sai kana da ƙarfi ne zaka iya badawa. Ayi maka. Amma in baka da ƙarfi kai da kanka, zaka yi abun ka kaman yanda nake yin nawa. Dan woni lokaci ma na fi tsaya in gane, na gani in tsaya in wanke abu na da kaina. Saboda in maintenin ɗin kayan, in maintenin din su sukai woni lokaci ba tare da sun lalace ba. Kasancewan kayan ina samun su ne a cikin tsananin yanayi. Ba ma samun su cikin sauƙi. Kuma kai ka ke yi ma kan ka ba yi maka ake ba. To, don haka ne dole ne mutum ya tsara ma kan shi inda kayan shi za su yi abun nan. In ganci su ɗan kai woni lokaci kafin Allah ya ƙara ba shi yahore mai ya sai wasu. Wannan shi ne. Amma wanke tufafi ni, na ke wanke tufafina. Kuma ina wanke tufafina. Eh, wajen sau ɗaya wani lokaci sau ɗaya ko sau biyu a sati. Saboda da ka cire wayan nan ka cire wancan kafin wancan su lalace kuma suma sai ka wanke wancan. Saboda wancan wanda suke jikin ka su ma in sun lalace saika ɗauko wancan wanda ka wanke. Atakaice dai kada ka bari su zamto sun yi dotti duka gaba ki ɗayan su ya zamto har ka nemo wanda za ka sa ka rasa. Saboda bamu da tarin kayan sosai. Wanda zamuce ko sun mun daɗe ba mu yi wanki ba. Akwai wasu wankak ku available wanda za ka iya ɗaukan su ka sanya. Mu bamu da tarin irin wannan kayan sosai. Shi ya sa za kan kasance mu kan yi wanki lokaci lokaci. Sati akan yi shi woni lokaci sau ɗaya ko sau biyu. Haka kuwa akan yi shi woni lokaci sau uku ko sau huɗu. Ko kuma ya ma wuce haka. Ta kan kai woni lokaci ma har zai iya kai sau biyar ka yi wanki a wata ko kuma sau huɗu ka yi wanki a wata. Wani lokaci kuma sati ya zo ka yi sau ɗaya ko sau biyu. Wani lokaci kuma ka minimizing. Kayi iya da wanda ka ke da suɗin don baka so ka yi wankin ko kuma ba ka da kuɗin abun nan. Kayan da za ka seyo ka yi wankin kaman irin su sabulu kenan ko omo don su kai maka woni lokaci. Suɗan daɗe. Eh, wannan kenan, wannan ne ne shi ne yanayin tsarin inda na ke, eh, nawa wanke kayan. Ba wai na wasu ba. Ka san na wasu ba. Wasu yan uwa na mu yawan shi ma ni a gidan mu gaskiya kusan haka naga ana yi. Ba a barin. Ba dani mu zauna cikin dotti ba ne saboda ba ma son dottin. Eh, amma inda mutum zai zauna cikin dotti, da sai ya iya yin kaman sati biyu bai yi wanki ba. Kamar dotti ne ake gudu saboda ba a son shi. Sannan kuma tun da ana gudun dotti sannan kuma kayan ba su ya waita ba. To shi ya sa da ya kasance dole ne a sati a wanki sau ɗaya ko sau biyu. Amma dai sati ba zai zo ya wuce ba ne. Bi ma'ana sati kwana bakwai kenan ba zai zo ya wuce ba ne ba ayi wanki ba. Wannan shi ne. Haka tsarin wanki na yake. Eh, sannan muna fatan Allah ya taimake mu. Eh, don wanki ma muna yi shi ne ba don son rai ba bajin daɗi mu ke yiba. Amma tun da ya kama dole ka yi, dole ka yi shi ko don ka tsaftace jikinka, ka tsaftace muhallinka kafin mutane su kalle ka da mutunci. Sai ka kalle musu cikin dotti saboda ba kyau mutum ya zauna da dotti ya cutar da woni, ya cutar da jikin shi kan shi ya zamanto. Eh, ka kasance cikin dotti mutane ma sai su dinga gudun ka. Wannan shi ne ya sa muke gudun dot.

Kai ina, ai gaskiya abunda ya shafi WiFi a gida ba mu da shi. Ai bawai gida ba ma, har environment din namu, irin namu, babu wani guri da ake amfani da WiFi, ballanta na kuma shi gida namu. Dan, in muna amfani da data, toh siyan shi muke yi, iya wanda za mu iya siya. Musamman ma yanzu da data ta kasance tayi tsada sosai, Ya kasance wani lokaci ma kana cikin yin aikin ka sai ta ƙare ma ba ka da shi. Wani lokaci ga, eh, abubuwan kana so ka yi amma saboda datan ya ƙare maka, sai dai kayi haƙuri kai sus-- ka ɗage. Saboda, ba ka da kuɗin da za ka sayi data, ɗan subscription ɗin da ake yi, a ɗan samu mai arha, wani lokaci, suma ya zamanto network ɗin MTN basu ba da ba. Ba kuma WiFi ka ke da shi ba a gida, ko kusa da, eh, ko kusa da gidanka, Balanta na ka ce, za ka je kaɗan amfana da shi. Ah, wannan WiFi ba da shi muke amfani ba, don tun da na fara wannan abun ban taɓa amfani da WiFi ba. Iya data na ne wacce nake siya. Kaman ta, MTN ko ta Airtel, da shi nake yin wannan. Ba ya da WiFi ba. Inda zan samu WiFi, da zan ji daɗi, don ci gaba da yinshi, yi da shi. Amma, tinda kasancewan ba shi kusa, to shi ya sa nake yin amfani da data. Wani, wani lokaci ma, sai in ga, yi da data ɗin kamar yafi mun. Saboda, ko da ka samu WiFi ɗin, wani lokaci shi zai dingayi yana tsayawa, ba kamar data ba. Dan data, ni yin da na fahimta shine kamar yafi shi asalin WiFi ɗin garanti. Ko da yake, WiFi ɗin kala kala ne, it depends da yanayin irin wanda ka samu. Dan akwai wanda zaka sameshi shi ka gama yafi datan naka ƙarfi. Toh haka ne. Akan samu irin wannan amma kuma yawanci anfi samun irin wannan ne a makaranta ba wai a gida ba. Saboda gida gaskiya babu shi. Dan duk wanda za ka sa, duk WiFi ɗin da za ka sa a gida ni inaga ƙarfin shi bazai taɓa ya wuce na data ba. Dan kuwa a makaranta shi kuma wannan akan iya samun wanda ma ƙarfin shi ya fi na data. Wannan banbancin ke nan. Eh, muna nema Allah ya azurta mu. Mu samu, in aka samu sai a yi WiFi ɗin. Ko mutum ne zai yi na shi individually, shi kaɗai sai yayi shi. Saboda lallai asalin WiFi ɗin yana da amfani don shi in ka yi shi za ka iya kai wata, bazai ƙareba, shiko wannan irin datan da muke yin da amfani da shi, zasu iya ce maka sun baka offer ne, na, ah one day, rana ɗaya kenan, ko kuma one week, sati ɗaya. Toh kafin sati ɗayan fa wani lokaci a rana ɗaya ma zaka iya ƙarar da shi. To kaga, bai cika ba kenan, shi ko WiFi wani lokaci in kai subscription ɗin naka, in aka ce maka wata toh ƙila mak, har watan hi ta iya zuwa ma ƙila baka gama da shi ba. In har kai kaɗai ne inda ba ka samma wasu ba ne. Toh ni agurina kuma, indai mutum zai iya haɗa WiFi mai ƙarfi kamar, yayi aiki kamar data ko yafi data ma maiyin ƙarfi, to da za a samu irin wannan da zai fi. Kaga mutum zai kasance bai da wani matsala data kenan. Tunda ga WiFi ya same shi available, kuma kashe kuɗin mutum zai ragu, wajen siyan data kuma ba za ka dinga rasa data ba kuma ayyuka za su fi tafiya inda ya kamata in da data. Kasancewan aka samu wani lokaci mu in ba offer ma MTN ko Airtel in basu bamu offer ba basu bamu daman siyan data mai sauƙi ba. Wani lokaci sai ka ga mun kasance ma ba mu da datan da za mu yi amfani da shi. Saboda kuɗin da suke sawa wani lokaci ya yi wa, mu kuma ba mu da shi. Wanda za mu siya. To wani lokaci kuma in suka ga dama sai su ɗan samana, me ɗan sauƙi wanda za mu iya siya sai mu yi amfani da shi. Kaman, wanda nake amfani da shi kenan yanzu, me ɗan sauƙi ne, shine har na iya siyan shi. Amma in aka, ya kasance, an samu me tsada ɗinnan, toh wani lokaci, ga abun kana so kana kallo kana buƙata, amma tun da kuɗin shi ya yi wa ba za ka iya siya ba. Shi dai mutum sai ya kasance yayi haƙuri. Wannan, shi ne dalilin da yasa kuma da ace akwai WiFi kusa, to da hai mutum ya je ya nema, ya ɗan yi aiki da shi ya rage. To babu WiFi a gida, babu kuma WiFi a abunnan, area. Kaga dole mutum yayi aiki haƙuri kenan, aiki ya tsaya. Baka da kuɗin siyan data, baka da WiFi a gidanka, baka da WiFi a areanka. To kaga aiki ya tsaya kenan. Wannan shi ne matsalar da muke fuskanta. Muna kuma fatan Allah ya kawo yanayin da za musa wannan matsalan ta zamto ƙarshe, Ya zamanto mun yi maganin matsalar data a tare da mu. Ya zaman to zamu, za mu kasance muna da data.

To gaskiya kallon madubi bazan iya cewa ga sau nawa nake kallon shi ba, sai dai in kin tace. Kin tacen kuwa shine zan iya cewa bai wuce sau uku ba ko su huɗu nake kallon madubi. Shi kanshi wani lokaci madubin ma sai a waye gari a wuni, a kwana a wuni baka kalle shi ba. Ba don komii ba, saboda hankalin ka ba kan shi yake ba. Da zaran ka je kayi wankan ka, in kayi wankan ka, ka fito ka shafa mai a lokaci in ka ɗauki bashima, kai kum, kai tokai dai ka san dai cewa duk wani guri a jikin ka in sha Allah ya kasance ya yi ba ko baka kallo madubi ba. Saboda shi dama madubin kawai amfani shi ka kalli fuskan ka ne ka ga yadda take ciki. To idan fuskan ka ka yadda da ita cewa ba wani matsala a ciki, to kaga shikenan ba matsala kenan ko baka duba madubi ba sannan kuma kallon madubi yana kasancewa ne wani lokaci idan kana da ɗan manta matsala a fuskan ka, to sai ka yi ƙoƙarin ka kalli madubi ka gyara wannan matsalar dashi. Ko kuma in ka samu wani changes kamar ko ƙurji in ya fito ma mutum haka ko kuma bakin mutum, eh, in ya ci wani abu ya maƙale mashi haka ko kuma idon mutum in wani abu ya shiga mai ya fada mai ko kuma hancin mutum in yana so ya gyara shi ko kuma kunne. To dama da shi madubi kallon shi ya kasance zaka kalle shi ne kawai, anfi amfani da shi ne wajen kallon abin da ya shafi yanayin fuska. In akwai wani ɗan matsala ko datti ko wani abinan problem da ya faru, to sai ka yi ƙoƙari ka gyara shi. Wannan shi ne dalilin da ya sa muke kallon madubi. Su kuma mata sukan kasance sukan kalli madubi ne don suyi kwalliya su gyara beauty ɗinsu, su gyara kyauwunsu to mu kuma maza da tun da Allah ya yi mu ba 'yan kwalliya ba ne, 'yan ƙyale-ƙyale irin mata. Musamman in ka san cewa Allah ya yi maka kyau, kana da kyau kuma idan ka ji ba za'a kushe ka ba. To kallon madubi ba naka bane ma indai ba yanzu da Allah ya kawo mu zamani ba. Wanda zaka ga maza suna wasu suna kwaikoyon halayya irin ta mata, su shafa mai, ko su yi kwalliya irin na mata da sauransu. To wannan dai sune ya kama su dinga kallon madubi sosai sosai. Amman mu kam mu kuwa, muna kallon madubi wani lokaci bai wuce sau daya, sau biyu, sau uku, sau huɗu ba. Highest in ka kalli madubi a ranar ka kalle shi sau biyar, in shi ma kana da wata ƴan matsala kenan. Amma wani lokaci ma za'a iya wayan gari a ranan gabaki ɗaya mutum bai kalli madubi dan nidai ina yin haka. Tabbas wani lokaci ma madubi ma bazama kasan inda yake ba, ballantana kace zaka kalle shi. Sannan kuma duk inda ka yi wankan ka, kayi diresin ka je wani guri, zaka ji mutane basu nuna maka cewa ga wata matsala a tare da kai ba. Sai dai ma kaji ana yabon ka to shi ya sa amfani da madubi a gurinmu ya zamo ƙa'ida. Wannan kawai iya amfanina da na fada wanda nake yi da shi to in na kalle shi iya wannan, ya isa. Sau daya, sau biyu, sau uku highest zuwa biyar. Shi ma inda wata matsala kenan. Amma ba wai mutum zai sa, eh, fuskan shi bane ya dinga kallon madubi sai ka ce ya ɗauki powder ko jan baki ya sa kamar mace. Ni bana haka gaskiya. Kawai shi ne zan taje kai na. Na masa yawanci abin da ma na fi yi kenan, in zan taje kai na, zan yi kum ɗin shi ko brushing ɗin shi. To shi ne nake kallon madubi. Amma har mai wannan ma wani lokaci in na shafa shi a fuska na. Bawai na cika kallon madubi saboda na san cewa yayin da na ɗauke man na shafa shi a fuska na, to fuska na ta yi daidai ta yanda ko ban yi kallon madubi ba. Na san cewa man bai mun yawa ba, bai mun kaɗan ba kuma ba wai ya samun muni ba ne. Wannan shi ne. Eh, iyakacin aiki na da madubi kenan. Sai kuma a jikin mutum ma shima in akwai ɗan wani matsala wanda in kasan cewa ba zaka iya ganin ta ba, to in madubin ne zai kallo maka wurin, shima zaka iya kanga shi ta wurin don ka ga menene matsalar. Kaman abin da ya shafi baya kenan. To wannan shi ne amfanina da madubi. Amma ni madubi ban amfani da shi fiye da yadda na fada a wannan bi da nan. Wannan shi ne. Kuma madubi tabbas shi ma abune mai matuƙar amfani wanda yake taimakawa sosai sosai soson gaske. Don ko aski ake maka. In kana kallon madubin in ka ga za a yi maka aski ba daidai ba ko ka ga wani guri bai maka ba, zaka iya cewa a gyara maka can wurin. As result of sakamakon cewa ka kalli madubi kaga yadda gurin yake kenan. To madubi abune.

Ito gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda tunani na ya ke so yacanza su a wurin aiki. Dalili aikin na wurin da ake aiki. Bawai permanent staff bane ne, a'a, ni na aiki ne temporary. Temporary dai ma'ana casual kenan ba wai cikakken ma'aikaci bane ne. Amma wurin aikin na yi observing, na observing abubuwa da yaka mata a cancanzasu sosai sosai a gurin. Kuma ma har na kawo idea wanda ya kamata a canza zan. Shawarar kena amma har yanzu ba'a samu a canza ba. Dalilin haka ya sama ni ba zan samu wani aiki yanzu, eh zan bar wurin da nake aiki saboda abin da yake mata a yi a wurin aikin bai kasance an yi shi ba. Wannan shi yana ɗaya daga cikin dalili, ɗaya kuma daga cikin dalili ne shi ne a wurin da nake zau ne shi ne, na ɗaya babu isasshen jari wanda za'a yi kasuwanci da shi. Na biyu wuraren babu maintenance, yana kula da kayayyakin gurin yadda yake mata. Na yi ƙoƙarin a samu jari a cigaba da kasuwancin da yake kama, yake mata ba'a samu ba. Na bada shawara ba adau shawarar ba sannan kuma ni ina da wani abu arayuwana. Duk gurin da nake aiki ban so in ga an bar kayayyakin gwamnati a gurin. Suna lalacewa. Wannan abun baya yi min dadin sabo da yanda nake kula da kayana haka nake kula da kayan gwamnati saboda mene ne? Idan na kula da shi ko da na tashi na samu wani guri, na samu wani gurin da ya fi na. To na tabbatar cewa wasu wanda za su zo a ƙarƙashi na soma su ci gajiyan gurin da na bari ɗin. To sannan kuma in suka zo ba za su zagi ni ba. Sai na kashe gurin. A'a, sai dai su ci na raya gurin. Wannan su ma in suna da wani abun, shawara ko idea, business idea da za su kawo sai su kawo nasu. Haka sai a samu cigaba a wuraren kenan. Ni na zo na kawo nawa an samu cigaba. Su sun zo sun kawo nasu an samu cigaba. Bawiai buri na ni kuma in zo in kashe gurin ba su kuma su zo su same shi a kashe. Ai kaga su ma ba za su ji dadadin aiki ba. Nafiso in raya raya ko da na tafi. Wanda suka zo za su ce eh wannan shi ma ya yi kokari a gurin nan ya riƙe gurin nan da kyau. Ma na ka bar tarihi mai kyau kenan a wurin aiki. To wannan shine abubuwan da na keso in canza a wurin aiki. Misali, na ba da shawaran eh a kawo POS a shagon da nake ba'a kawo ba. Ga gidan breading can ana yin breading ba'a samu maintenance ba. Gidan breading aikin shi ya tsaya ba a yi. Eh, ga wuraren tent tent nan da wuraren palour nan gurin. Shikanshi wasu abubuwa ne da yake attracting din mutane. Sai su zo nan ce suna buƙatan gurin za su kama su yi wani program. Eh, sai a ba su hanyar shi. Shikanshi wannan business ne abu ne wanda zai iya samar da kuɗi. To shi ma ba amai da hankali an gyara ba. Sannan kuma again gidan breading da aka ce ya tsaya. To yanzu dai in sha Allahu kamar na ga an fara yin wani gini a bayan shi ance shi ma obin za ayi idan Allah ya tabbata Allah ya sa an yi wannan to wallahi ilhamdu. Shikanshi abune da zai kawo cigaba gurin in an samu an kammala kenan idan kuma ba a kammalashiba ya za ma dai wurin kamar bawani bussines da ake running awurin kenan kuma kaga guri ne wanda aka yi shi domin bunkasa kasuwanci. To ya zam to ba a kasuwanci saboda ɗaya daga cikin challenges ɗin da nake fuskanta a gurin. Eh, kalubalen da nake fuskanta a gurin shine wasu in suka zo su sanya abu ma ka nuna masu babu. Sai sun yi magana mara daɗi kafin su tafi. Sai ga guri, hau guri gurin business amma mutanen gurin duk sun kashe gurin ba su iya business ba. Wannan abun yana ɓata min rai saboda mene ne? Duk wanda ya buɗe baki ya gayama kaka. Ai ba ya bunka yayi ba ku sheka yayi to shine Wannan Lalle, lalle idan zan samu dama za a kawo changes sosai wanda za su kashe gurin ya ci gaba. Domin inaso ko bani wurin in ga wurin yana ci gaba Da kasance na ba gurin yana ci gaba bawai na barshi a kashe ba. Wannan bana jin daɗi in zo in ga gurin nan. Bawani abunan function da yake yi, yanda yaka mata. Eh wannan kena. Shine changes ɗin da yake mata yake kawo sannan kuma akwai parisim ɗin da yake mata a dinga yiwa ma'aikata a gurin su ma dai ba'a samu. Ban sani ba kosu nasamu amma ni dai gaskiya tsakani ga Allah ba na samu.

Eh to kammala aiki a lokaci shi wannan yadangata. Kaman misali idan aka ɗibi aiki aka baka wanda aiki ne mai ɗimbin yawa wanda ka san baza ka iya gama shi a lokaci ba kuma zai ɗau lokaci mai tsayi ko mara tsayi kafin ka gama. To shi abin da ya kamata ka yi shine, sai ka raba aikin na. Misali kaman aiki ne an baka shi na kwana biyar. Sai ka raba aikin na, na kwana biyar din. Idan ka raba shi kwana biyar kaman misali, in makin za ka yi an baka bulk lead guda ɗari biyar an ce ka yi kwana biyar ka kawo. To sai ka raba shi ka ga ko wace rana ya kasance za ka yi makin ɗin ko ana ɗari kenan. Idan ka raba shi kowace rana ɗari, ɗari sai ka zo naka ƙoƙarin yin guda ɗarin. Idan har ka ga ka iya guda ɗari ɗin ka kammala akan lokaci, ka huta. Za ka iya ƙara wasu daga cikin na gobe ka ɗauko su in har kana da lokaci. Ka ɗauko kaɗanyi ko da guda ashirin ne daga cikin ɗarin nan shi ma ka ga ka rage. Allah kai mun wasu gari gobe shi ma ka ɗauko guda ɗari ka ƙara yi. Daga cikin tamanin da suka rage shi ma ka ɗauko guda, ko da ashirin ne ko talatin ka ƙara yi. Kaga aikin da ka raba aka baka na kwana biyar in har guda ɗarin zai iya yiwuwa kenan rana to ka yi guda ɗarin ka gama da shi. Ka kuma ɗauko daga cikin na gobe shi ma ka taɓa ka yi. Wannan na ɗaya daga cikin abun da zai isa ka, ka gama aiki akan lokaci. In ya so insha Allahi ya ɗaukika tsawon lokaci, biyu wuce ka ga ka kwana huɗu ka gama shi. Idan kuma hakan ba ta samu ba dole guda ɗarin da za ka iya yi a rana to ka tabbatar da cewa ka tashi da wuri-wuri ka yi guda ɗarin nan. Ka ajiye ɗarin ka sai ka je ka huta. Har izuwa kwana biyar din da aka baka in Allah yasa sai ka kammala shi. Wannan, wannan shine ɗaya daga cikin method ɗin da nake bi in gama kammala ayyukin aka lokaci. Eh, saboda ne, ne abin da ka sa main cewa za ka yi shi. In makin ɗin za a iya yin guda ɗari ne tabbas kuwa zai iya yin ɗari. To in aka baka guda ɗari biyar inda aka ce ka yi shi a kwana biyar. In har kana so ka gama akan lokaci idan ka gama ɗarin ka na rana ɗaya to kai ƙoƙari ka ɗauko wasu daga cikin na gobe ka ƙara da shi ka yi shi a wannan rana. Wannan zai taimake ka ga matuƙa ka ga ka kammala aikin ka akan lokaci ba tare da wani matsala ba. Saboda ka kammala aikin ka ko da cikin wani irin yanayi ne ba tare da ka tako da jinka ba. Ka dole ka focus akan aiki ka mai da hankali akan shi ka yi shi. To yafi ace ana jiran ka ne ka kawo. Gumma kai ka jira ace ka kawo da ace ana jiran ka ne. Wannan yana ɗaya daga cikin method ɗin da ake bi don mutum ya kammala aikinsa akan lokaci ba tare da wani matsala ba. Kaman kammala aiki akan lokaci abune ne mai matuƙar muhimmanci saboda shi kanshi wanda ya baka aikin, ka yi mashi aikin to in har ka gaya mai cewa aikin nan daya baka ka kammala shi akan lokaci ba tare da wani ɓata lokaci ba. Zai fi matuƙar jin daɗi da girmama ka da kuma ƙara maka ƙwazo. Wani lokaci ma wasu har sai ka ga sun yi maka wani alherin wanda ba ka taɓa tunani da shi ba. To shi yasa ɗaukan abun kuma ba komai yake kawo mutane don su kammala aiki akan lokaci ba. Shi ne ɗaukan aikin da muhimmanci. Duk abin da ka ci ka ɗauke shi da muhimmanci to insha Allah za ka ga Allah ya taimake ka akan shi ka kammala shi. Kaman makarantar ne za a ce maka university shekara huɗu, sakandare shekara shida, firamare shekara shida. Idan har ka mai da hankali za ka ga shekara wajen goma sha, eh takwas kenan. To shekaru goma sha takwas nan, nan da nan sai ka ga ka yi ta cikin duƙan Allah inda Allah ya baki tsawon cire ka kammala ta. Wani kuma wanda yake yi ka zo kuna tare da shi. Ga shi abin da ka yi shi bai yi ba sannan kuma abin da yake yi kai ka zo kana yi ƙina maka, ma fi shi abin samun nasara akan abin da yake yi ne. To shi ne. Shi yasa duk abin da aka sa mai lokaci to insha Allah inkabishi ahankal karɓe shi a hankali za ka ga, cewa an samu abin da ake so a cikin shi. Ka bi shi a hankali kuma ka ba shi muhimmanci. To shi ne yasa kammala aiki akan lokaci na ba da muhimmanci na ɗaya daga cikin abin da yake sa a kammala aiki akan lokaci. Ko wane irin aikin ne kuwa. Sannan ko da ba a kammala shi akan lokaci ba to wasu ma za ka ga an extendi musu an ƙara musu lokacin an ce to tun da bai gama ba ku je ku ƙara kwana kazara insha Allah kwana kazanin da za ku ƙara kafin lokacin za ka ga mutum ya yi ƙoƙari a kammala.

Eh to, neman izinin hutu shi ma wannan abu ne da ya danganta. Watakan idan asalin lokacin da ake yin hutun ya zo, to za ka sami maigidanka. Eh, ka roƙe shi ka nuna mai kana so ka je ka huta ɗan lokaci kaza a wannan lokacin na hutu. To, ya danganta daga yanayin da kuka fahimci juna kai da maigidanka. Maigidanka wani lokaci ko baka nemi hutu ba in yaga yanayin yadda kake aiki a gurin aiki, zai iya cewa "to na ware maka wannan ranan kawai na baka, ka je ka huta". Sannan kuma idan kayi wani aiki ma na bajimta, shima kaje ka roka, kace "Toh oga tunda nayi wannan hutu, dan Allah ina so in dan-- nayi wannan aikin, na dan gaji ina so in dan je in huta". Lallai in kuna da kyakkyawan alaka da maigidan ka shima maigidanka zaice iya cewa "eh to yakamata kaje ka huta, na baka hutun rana kaza". Sannan kuma in kana da wani abu da kakeyi ko wani abu mai muhimmanci shi ma zaka iya zuwa wurin ogan ka, ka roƙe shi ya baka hutun rana kaza za ka je wani program. Shi ma tabbas ya danganta yanda kuka fahimci juna da maigidan ka. Shima in baku da matsala tare da shi yasan cewa kana aiki tukuru, ka ba aikin ka muhimmanci. Saboda akwai wanda suke neman hutu don kawai su je su huta, su yi abunnan sharholiya don su guje ma gurin aiki ba tare da lokacin hutun ba ne ya kamata. To, wannan ya kamata dai shine. In har mutum ya neman hutu ya tabbatar da cewa yana da wani abu mai muhimmanci ne wanda zai yi a lokacin hutun nan. Bawai kaje ka nemi hutu ba kayita sharholiya. Sannan kuma shi ma neman hutu ya danganta. Ba wai ko da yaushe ba ne kawai zaka dinga neman hutu. A baka hutu, a baka hutu. A'a, neman hutu da yawa a ko da wane lokaci zai iya kawo shi ma kamar wasa da aiki ne. To kuma kaga duk inda akace wasa da aiki ya shiga cikin aiki. Ka ga aiki ya lalace kenan, ba a samu abunda-- abunda ake so ba. To shine. Amma ni yanda nake neman nawa kenan, ina bi ta abunnan, hanya mai kyau, in roƙa. Idan aka bani sai in je ni. Idan kuma na roƙa na ga ba a bani ba, to shi ma akwai dalili ne wanda kuma dalilin ya fi na hutun da zan je. Ta kan kasance ma ko lokacin hutu ne generally wanda za a huta. Idan har ya kasance akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci, to ni sai in bar hutun in tsaya abun na me muhimmanci. Daga baya ogan ka ma zai iya baka hutu. Yanzu za'a iya baka hutun da ya fi wanda ake baka. Misali a wurin aikin ka ana baka sati biyu ne na hutu officially ko wata ɗaya. To yanayin performance dinka da yadda kayi aiki tukuru, ogan ka zai iya cewa wata ɗaya ne hutun ka amma na ƙara maka wata ɗaya ko kuma na ƙara maka sati biyu a cikin wata ɗaya. Amma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ma ba a cika san ba mutum hutu sosai ba ya tafi saboda yanayin yanda aka ga ƙwazon aikin shi. Saboda wani lokaci in kana gurin aiki inda kace ƙwazo gurin aikin ka da zarar ka tafi hutu ka daɗe, to wasu abubuwan kuma kamuka da wasu suna ma su abuna eh rikici. To shi ma yana ɗaya daga cikin da yasa ba a cika ba mutum hutu akan lokaci ba. To amma ƙwazon ka zai iya sa ka saita abu ba har izuwa lokacin da hutun da zaka yi kaje ka dawo, ya zaman to ba a samu wannan matsalar da ake tunanin za a samu ba. Yana ɗaya daga cikin method ɗin da ya kamata mutum ya bi ya nemi hutu, ya roƙa sannan kuma ya kawo or wasu ƙuzuri masu muhimmanci, muhimmancin gaske wanda ya nemi hutun na kansu. To ni haka nake neman hutuna. In zanemi hutu sai na kawo uzururruka na faɗa sannan kuma ka ga ban taɓa nema an hana ni ba. Saidai ma ace "Allah shi kiyaye, a dawo lafiya". Wannan shine saboda kasancewa na ban cika son wasa da gurin aiki ba. Ni, duk inda nake ban cika son wasa da gurin aiki ba. Inde ana aiki tukuru, inda ya kamata to lalle ina bada lokacina inda ya kamata nima yin aikin da ya kamata. Wannan shine. To sannan ko a makaranta, akwai lokacin da kawai just daga cikin lecturorin mu suka dinga bada makin reward. Reward ɗin shine ko dalilin da ya sa suna bada makin shine attendance. Bakai missing a attendance ɗin su ba. Saboda zan iya cewa akwai sessions ɗin da ya zo gaba ki ɗaya biyu wuce sau biyu nai fashi ba. Sau biyun nayi fashi ne as a result of sakamakon cewa shi ma bani da lafiya. Rashin lafiya ne kawai ta sani. In ba wannan rashin lafiyan ba to za a kammala session, session gaba ki ɗaya ni banyi fashin aji ba. Sannan kuma a cikin sessions ɗin ya nuna cewa akwai wanda bakai missing a ajin su ba ko sau da ya. Su ma sun bada maki, ina ɗaya daga cikin wanyanda suka samu. To neman izini yana da matuƙar mahimmanci.

Eh, waya na abin amfani ne a guri na. Ko da yaushe kawai lokacin da ba na amfani da ita, lokacin da ya kasance ba ni da caji ko kuma ba ni da data. Amma ko da yaushe, tufo ko da yaushe wayana ina yin amfani da ita. In ba na wannan, ina wannan. In ba na wannan, ina wannan. Jam ne dai kawai, banci ka yi ba. Na fi yin abubuwa wan da suke da matukar muhimmanci. Amma za ka ga cewa wani lokaci ina chatting a social media, wani lokaci kuma, eh, ina calls da friends ko da 'yan uwa, wani lokaci kuma za ka ga, eh, ina tura saƙo, text messages. Duk wayannan abubuwan, ba abin da ba na yi da su. Wani lokaci kuma ma in aka ɗan samu dama a kunna waƙa, a sha nishaɗantu, wani lokaci ma har da kallo saboda kallon dai ya danganta. Ni ina so in yi kallo amma kallon bai iya jurewa in tsaya in kalla sosai yadda ya kamata ba. Ni kaɗai. Sai dai inda mutane ne ake kallon, to sai kuma mu kalla sosai tare da su. Wannan amma in ni kaɗai ne, gaskiya, ban iya cika jurewa ba. Amma waya na ko da yaushe in ina tare da ita, ina cikin amfani da ita ne sosai. Kamar yadda nake amfani da ita yanzu wurin wannan campaign din, to in ma ba don shi ba yanzu, da yanzu ƙila ina wasu-- in ba don wannan din ba yanzu, da yanzu ina wani abun ne, abin da ya shafi chatting haka ko kuma mining din wani abu. Eh, ina yin anfani da wayana sosai yanda ya kamata sai dai kawai in ta dauke ne shine anfanin ta ya tsaya har sai an samu caji kasancewan kasan namu ba wai wani abunnan bane wuta muke da shi tsayayya yin amfani da waya na sannan kuma chatting ma bazai yiwuba so in ka yi calls ka gama kuma fa calls ya tsaya kenan to in kallo kuma baka da raayin yin kallo shi kenan ka ga sai dai in aje wayar kenan sai in badai kira ya shigo ba ko ka aje wayan ai kira yakan shigo zaka dauki waya ka ga kenan baza ace ga iya adadin da kake anfani da wayanka a rana ba aa wayanka ta kasance kana anfani da ita a ranane in har ka kunna dazarar in har a kunne take dole ne wani abu ko sako text message message ko kuma ta email ko kuma kira duk zai shigo ko da bakai chatting ba ko ka yi mining daga cikin abun da yake birgeni da wayan shine, gani ta ba wata irin babban waya ba ne sosai. Latas irin na dubu ɗarirrika din nan. Amma haka nan, Alhamdulillahi, in muka riƙe abunmu. Muna manage. Da iyayin da Allah ya ajiye mu, muna yin abubuwa da shi a haka. Wanda in Allah ya kawo hali in canza wanne. Sai a canza. Kuma wannan din za a cigaba da ita, sai a cigaba. Tunda ita ne Allah ya bamu, mun gode ma abin da Allah ya bamu. Allah ya kara, albarka, yasa mana albarka, a cikin su. Wannan shi ne. Amma wayan ma, Alhamdulillahi, tunda dai wayan Infinix, ai batirin ta yana ƙoƙari. Tunda dai wayan na siye ta fiyali use ne. Ba Sabuwa na siye ta ba. Amma da siyan ta yanzu, wajan shekara ɗaya da wata ɗaya kenan a hannuna. Kuma ita na rike har yanzu, ina amfani da ita. Da zaran kuma in Allah ya kawo yanayi, za a iya canzawa. A koma ko wacce ta dan fita girma haka, ta fita, eh, room, me RAM, da mai sauri haka, da smartness. Eh, amma ita ma Alhamdulillahi, wannan tana ƙoƙari. Tunda ga shi nan har na iya yin wannan campaign din da ita. Allah ya kara saa. Allah ya bamu. Narasa sanan kuma Allah ya azirta mu. Eh, wannan shi ne. Amma wayana ko da yaushe abin amfani ce a gareni. Eh. Sannan kuma wasu za kaga gasu da manyan wayan amma ba sa amfani da su kaman yadda mu muke amfani da to, ba wani abu bane illa inda muka maida hankali a kan yin amfani da wayan shine. Kaga ko anan ya nuna cewa mun fi su kwarewa da maida hankali a wajen yin aiki da abin da ya shafi kai aiki da shi. Eh, wasu kuma ga ma campaign din suna yin su sai a bude musu amma sai su kasa yi.